Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Eh, gaskiya ne dangantaka ta da shugaban aiki dangantaka ce mai ƙarfi. Saboda ƙab a gurin aikinmu shugaban aikinmu ya fi so na. Dalilin da ya sa shugaban aikinmu ya fi so na shine saboda ina da ƙwazo, ina da jajircewa, ban da wasa a gurin aiki. Ai, ni kam bani da wasa a gun aiki. Ina zuwa gurin aiki da wuri. Waɗannan su ne dalilan da ya sa ogana na gurin aiki na gaskiya ni kam ya fi so na. Wannan shi ne dangantakana tsakanina da ogana kuma duka abokan aikina kowa baya damuwa saboda ogana ya fi so na ko dangantakanmu ta fi ƙarfi saboda kowa ya gamsu wannan dangantakar da ke tsakaninmu. Ai, an same ta ne saboda na iya aiki sosai, ina da ƙwazo, ina zuwa gurin aiki da wuri, ina da haƙuri, shi ya sa ma kowa baya damuwa a kan haka.